Ah wane abinci yake sa ka ji daɗi. Gaskiya abincin da yake sa na ji daɗi yana da yawa ba abinci guda ne ba. Ina son abinci mai daɗi gaskiya saboda abinci idan ya ji daɗi ya hadu yadda ya kamata yakan sa na ji daɗi ƙwarai da gaskiya.

Mm-hmm, tambaya mai ma'ana. Kana riƙe laima lokacin ruwa? Eh gaskiya ina riƙewa mana amma dai yanzu ba na da ita. Amma idan zan samu gaskiya zan riƙe ita saboda gudun kada mutum ya sha kashi da ruwa wanda zai iya haifar da rashin lafiya.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, kusan gaskiya kullum ma, duk zan fata suna rufe ƙofa. To haka zai halikama idan yin dare yayi za a shiga bacci, duk ƙofofin da ya kamata a ce an rufe su duk za a rufe su saboda tabbatar da tsaro.

Kana iya gabatar da rahoto, ehh sosai kwarai da gaske ina iya gabatar da rahoto. Rahoto ma kala kala, su ya danganci kalar rahoton da ake so amma dai gaskiya idan za a faɗa min kuma na samu wadattacen lokacin da zan iya shiryawa in kimtsa, so gaskiya zan iya gabatar da rahoto kusan duk wanda ya sha feni wanda yana buƙatar kawai azo a gabatar ne a gaban al’umma.

Ka na yin waƙa a cikin zuciya. Eh, gaskiya ana yi wasu lokutan. Amma dai yanzu an fi yi mai da hankali a karatun Kur'ani gaskiya. An fi yin sa a cikin zuciyar sama da waƙan, kuma mun ƙware gaskiya sosai.

Wane lokaci kake wanke kayay yaki? Eyto ina wanke kayayyaki wani lokaci da safe wani lokaci da daddare duba dai na yin, a aikin da nake yi ban cika samu lokaci da rana ba. To idan na samu dama wani lokaci da maraycen ma zan iya yi gaskiya. Amma dai na fi da safe ko kuma a da dare.

Wane irin sabulu kake amfani da shi? To, sabulo na wanka dai yanzu a halin yanzu da ake ciki, eba nake amfani da shi sabulu na wanka. To amma dai bashi kaɗai ba, duk wanda ya samu indai na wanka ne mai kyau zan iya amfani da shi. Shi kuma sabulu na wanki shima mostly ina amfani da detergent ne Omo ke nan, ko kuma asa mushi sabulu mai launin fari wanda yake a cikin leda. To kusan dai da su nake amfani.

Kuna sa uniform a wajen aiki? Gaskiya ba mu sa uniform a wajen aiki. Malamai ne su kuma ba mu haɗa. Wasu ke ɓattantu kaya da za a cewa mu rinka sawa amatsayin uniform a wurin aiki gaskiya ba mu da shi. Normal kayan mutum dai da ya saba sawa a kullum su yake sawa.

Wane yanayin ɗaki ka fi so? To gaskiya na fi son yanayin ɗaki dai azaman takewa, na fi son yanayin ɗakin da zan kasance wa ni kaɗai. Sannan na fi son ɗaki wanda yake ƙunshe da banɗaki a haɗe. Sannan na fi son ɗaki wanda ba mai girma ba sosai. Sannan harwa yau ina son ɗakin da zaka isko kusan duk wasu kayan amfani da na jin daɗin rayuwa akwai su a ciki. So ina son ɗaki irin haka.

Yaya kake ta fa? To wannan gaskiya bangane tambayar abunda take nufi baya kaki ta fa, ta fa kamar yaya ta fa? Wani irin ta fa idan dai har ta fi ne ake nufi, yi tuku sai duku yake shi zagaye an yi bada sauti kamar fam fam fam fam fam fam. So abunda na fahimta kenan game da wannan tambayar.

Kana amfani da kunnen waya? Idan na fahimci ka, kana nufin earpiece kenan koh? Eh to ba za a rasa amfani da shi ba gaskiya. Kusan ince can dauri an yi amfani da shi kwarai kwarai da gaske. Amma da yanzu an ɗan rage amfani da shi gaskiya.

Menene kake son canza a wurin aiki. Gaskiya babban abin da na fi so in canza a wurin aiki shine tunani na mutane. Tunani na taya mutum zai yi aiki ba tare da yana kallon abin da za a biyan shi ba. Naw yayi aiki azuwan cewa shi ya ji yana son aikin kuma zai iya kokari nai yayi wannan aikin. Na biyu kuma ina so in canza kyautatawa, ah, ga mutane.

Kana iya dafa abinci? Eh to ina iya dafa abinci gaskiya. Duba da na yi makarantun ne na kwana har guda biyu kuma idan za a haɗa shekarun su ko wacce zai zama kusan shekara tara ke nan. To wannan zaman danayi ya ɗan bani dama gaskiya na ɗan koyi wani abun dangane da shi dafa abinci.

Wani kayan marmari kafi so? Ina son kayan marmari kwarai da gaske har ma na kan kasa tantance wane nafi so. Ina son kayan marmari sosai gaskiya. Shin wannan tambaya? Zatai! Min nauyi gaskiya don ba zan iya kai tsaye na zabe ɗaya daga cikinsu ba.

Kana yin ciniki a kasuwa? Eh, ina yin ciniki a kasuwa mana. Kwarai ma da gaske ina yin ciniki a kasuwa. To ciniki a wata gefen azo a buƙaci services dinka ne a biya ka, ko kuma ciniki na ka tafi ka sayi kayan mutumko kuma ya yima services ka biya shi.

Kana fi son zama a kujera ko tabarma? Eh to, gaskiya idan dai aiki ne na ofis da zanyi, musamman rubuce-rubuce ko aiki da kwamfuta nafison in zauna akan kujera. Idan kuma ina yin islamiya ne tare da ɗalibai wannan nau'in karatu na muke nafison in zauna akan tabarma.

Eh, yace "Yaya kake karɓar baƙo?" ina karɓar baƙo ta hanyar farko dai zan karbe shi, inyi masa maraba da zuwa, mu gaisa, sannan a tambayi a hanyarsa. Wanda waɗanne idan an san da zuwan shi, an shirya masa, ah, abun da zai ɗan sanye makoshinsa, ma'ana ɗan abu mai sanyi idan, ah, lokacin zafi ne don kuma lokacin sanyi ne zai ɗan tarbe shi da ɗan abu me zafi zafi haka da zai sa jikinsa gumi. Kana idan yin nutsuwa, ah, gabatar masa da abincin da za a ci.

Kana raba ayuka ga wasu. Lallai akwai ni akwai kokari wannan raba aiki ba? Akwai ne akwai kokarin raba ma mutane aiki. Rari daban daban, lokuta daban daban. So ina raba ma mutane aiki gaskiya.

Wane launi kake fi so? Launi, launi, to. Na fi son launi na bula gaskiya. A tuffa ni, ah, eh toh na fi son launin bula gaskiya. Harda abin haka ma idan zai samu. Amma dai banda awajan takalmi na sanyawa, shi kam bana amfani da bula.